Eh gaskiya ina kammala aiki akan lokaci musamman aikin da yake da muhimmanci ko aikin da akeso ayi shi cikin gaggawa ina iya ƙoƙari na domin inga na kammala shi akan lokaci domin a yi wajen daidansu.